Wake na da mahimmar a cikin abincin gidan mu. Kusan kullum sai mun dafa wake ko wake kaɗai ko wake da wani abu. Muna iya ko sai muyi shinkafa da wake ko wake kaɗai mu ci da burodi ko gari. Wake na da amfani sosai a jiki. Yanada sinadarin da yake gini jiki.

Wake ne, bana so lokacin da nake ƙaramar yarinya bana. Bana ƙauna ta amma yanzu da na girma na ga na ina son wake sosai. Akwai lokacin da na ci wake a wajen wata mata. Tin lokacin na fara son wake, har ma ina dafa wake da ƙaina. Yanzu ina son ta sosai. Zan ma iya cin wake a kullum. A ko da yaushe zan iya cin wake.

Muna da, ehm, acaɓa da keke napep ne a anguwan mu. Muna kiransu mai mashin, in acaɓa ne kuma, eh, keke muna kiransu da mai keke a anguwan nan mu. Mashin ya fi keke sauri amma abun da ya sa mutum bai iya zuwa ko ina da mashin sabida tsaro. Wayan su hanya ba za, ba za a iya bi da mashin ba sabida guduwan su da yanayin hanya. Akwai tireloli a hanya, akwai komai da komai shi ya sa.

Eh akwai wani, akwai wani lokaci da na yi tafiya. Na je wani gari ne, na je bautan ƙasa. Ana kiranshi NYSC. Da na je da farko dai wajen ba kamar nan Arewa ba. Ban ji daɗi ba amma daga baya sai na ga na fara sabawa. Amma duk da haka, duk da haka wajen ba kamar nan ba ban, ban saki jiki ba sai da na dawo gida.

Fura da nono abincin mu ne da mutane da yawa suna son shi sosai. Aaa masamman a arewacin Najeriya muna shan shi sosai. Wa'ensu su suna mai da shi abinci ne kuma wa'ensu a wajen su kayan marmari ne ba ko da wani lokaci ba ne. Anayin fura da gero ne, akwai furan da keyi da wannan da turmi za asa a daka, kuma akwai wanada ake niƙashi a inji idan aka niƙa sai a sa wannan umm kayan kashi. Haka sa kayan ƙamshi sai sai a yi a bi hanyoyin da ake yi. Sai kuma nono, nono ana samun shi ne daga nonon shanu.

Sannu da aiki ana ce ma wanda yake aiki ko wanda take aiki ne. Za a iya ce ma wayanda suke kaman aiki a gona sannun kiku da aiki, ko wanda yake irin aikin gini, ko wacce take girki, ko na shara, ko ana gyaran gida, ko wanki za a iya ce masu, za a iya ce sannu da aiki. Kuma in aka ce ma mutum sannu da aiki yana ƙara ƙarfafa mutumin nan ne, ah na gode sosai. In aka ce maka sannu da aiki sai ka ce yauwa na gode.

Eh, gidajen rediyo da nake ji ko da mu ke ji a, a nan Najeriya akwai Rediyo Najeriya Kaduna, akwai BBC Hausa, akwai eh, gidan rediyo na Zariya saboda ni a Zariya nake zama. Sai kuma shira, shira, eh, shira-shirun da na fi so ina, ina son Jakan Magodi, ina son gari ya waye, ina son komai nisan dare gari zai waye.

Eh ina cin salati amma bana turawa ba. Namu na arewa yanda ake yin ta ana yin ta da lettuce ne, da kabeji, da tomatur, da tarugu ko yaji, da albasa da ƙuli ƙuli. Za'a yayyan ka kabejin da latas da tumatur a yayyan ka a sa aka aka yayyanka su, sai a don sa mai man gyaɗa ɗan kaɗan, sai a sa dakakken ƙuli, garin ƙuli sai a sa, sai a jujjuya su. Haka aka muke yin salatin namu.

Mamana ce take yawan faɗa Allah ya shirye ki kuma Allah yayi maki albarka. Tana ce, tana ce mun Allah ya shirye ki idan nayi abu da bai dace ba, sai ta ce Allah ya shirye, Allah ya shirya min ke. Amma in nayi abinda ya dace, sai tace min, Allah yayi miki albarka. Tana cewa ne ko da yaushe. Kusan kullum sai ta ce mun Allah ya shirye ki da Allah ya yi maki albarka.

Muna siyan abinci, eh ko a shagunan unguwar mu ko kuma a kasuwa. Kuma yana danganta da yawan abincin mu. Ma abinci na da yawa muna zuwa kasuwa mu je mu siya sabida a samu sauƙi. Amma idan kaɗan ne muna siyan shi a shagunan unguwar mu. Yanda muke gane me kyau, muke zaɓen me kyau. Uh-uh, idan shinkafa ne za mu je ne mu dudduba, mu duba hasken ta, mu duba wanda bai, bai da tsakuwa a ciki. Kuma idan wake ne, za mu duba mara datti kafin mu siye.

Nafarki ya wajen da nake fatan zuwa a duniyar nan maka. Zuwa in je, in je, in je yin hajji, in yi, in yi addu'a kuma ɗaya ne a cikin umm wannan na musulunci. Abin da yana hana, abin da yake hana har yanzu da ban je ba shine kuɗi. Kuɗaɗen da yawa akwai tsada ba a ƙaramiba.